Me nake yi don ƙare aiki? To, me zan yi kuwa don kare aiki? To aiki, aiki, aiki me zanyi don ƙare aiki? Wane ne shi? Ƙare aiki, inza ka yi don abu don ƙare aikinka ne, inda kaman a ce za ka kare wank na so yayi bukulu akan ka, ya yi ƙarya a ce kai kayi kaza. To, se ka yi ko ka rinƙa ka yi abubuwan da ya ce ka yi. Kaga, ka za mana ko da an zo kai ba za a sami kayi laifi ba. Abubuwa da yawa dai na kare aiki, ni yanzu zance gaskiya bana aiki, ni ɗalibi ne amma dai nasan nayi aiki a ƙarƙashin mutum kam injiniya, to abubuwa dai dayawa nasan ma'aikata suna fiskanta abubuwa dai yawa. Ai da ta, a'a. Ai, kayi mai kyau ne, ɗan uwanka baya yij mai kyau shi, zai ga yana ɓata rai da kai. A'a, yan aiki ne, a'a, takura aiki ne, a'a, abuwa da yawa dai, ana fuskantar ni. Na san dai na ɗan fahimta wannan, na ɗan fuskanta wannan abu. Komin ya, komin ya dai. Waye mai cin wannan abun, to abun da zan iya cewa, abun da nake yi don in kare aiki. Kare aiki na shi ne mutuncina shinei n zo shi ne in yi aiki abun da ya kamata. Abun da aka ba ni in yi aiki na a lokacin. Ba zan iya ba ince to gashi, gashi, gashi dan ni bazan iya ba, in na a'a na roƙa abune to ince gashi, gashi, gashi. Na roƙa da rana that is. To, shine abun. Abuwa da yawa dai don kare aiki to yanzu ni na faɗi nawa. Ina ƙoƙari yanda ni dai na sani, komin yaya, ba mutumin kirki ba. Mutumin kirki nan ne kawai. In ka yi shi ne zai iya taimakan ka. Kare wansu mutuncin ka, wansu ƙanana ƙananan maganganu abun aiki.

Kana duba kalanda kullum? To kalanda ina duba kalanda kullum fa. Ranan ma da na duba kalanda na gani ƙar yau, har ta yau mi ne. Ina kullum ina duba kalanda. Ai ban, in na makaranta dole in duba kalanda in san me kalanda ina duba in san mene yau. A'a yau me za muyi Dun kasan ɗalibi kam ai yana timetable yau ka san yau to me zaiyi. Na duba kalanda. Kuma na duba yaushe exam na mu. Don shekaran jiya na duba na lokacin da exam na. Zamuyi exam nace kaii ni na gani kaman abun da nisa yanzu har yazo kusa. Har mun kusan gama semester gashinan dai zamu kirashi semester kalanda ne kullum duba gashi don 27 community na tuna ashirin da bakwai community. 27 community, community ne wanda zakayi sai kana sashi. Kana yin workout. In kana workout zaka yi ta posting a social media naka zasu suyi ta baka abunda zaka yi. Waensu abubuwa kana group in kana kallon abunda ana yi, ana gayama abunda zaka yi. Su correcting naka. In ka yi video, ka yi mistake ka yi kala biyan correcting naka. To in zuka yi sukan biya. Ko wani sati, abun level, level ne. Akwai medium level, akwai easy level, akwai medium level, akwai pro sai akwai elite. Level guda huɗu. In ka shiga medium level, in ka shiga easy level ka fara kenan. Shi na sati, na sati shida zakayi wancan program. In ka gama program din can, kana gama za a promoting naka. Ka gama graduation. Tunda an graduate naka za ka yi next level, za a kaika medium level. To medium level shi kuma nashi ana yin shi sati, sati sha biyar. Eh sati sha biyar. To in ka gama medium level sati sha biyar, sai me ki gama ka shiga pro. Pro shi ne ashirin, eh ashirin shiku ma. In ka tashi zaka yi ashirin da bakwai. Sati ashirin da bakwai kana yin pro level. In ka gama pro ne zaka shiga elite. Elite ne in ka shiga ka zama official nasu. Ba ruwan kada wani suya. Kai wancan kan ma da a iya ba aka post in an ga kana ƙoƙari sai ace to kai kai tayi wannan. Kai kai tayi kaza. A'a kai kai tayin kaza an baka shikenan. To kaga dadin abun kenan, to ni yanzu na, na, na, na, ela ina na wannan. To yanzu abunda yake faruwa shine ni yanzu ina level medium level na to na kusan gama medium level. To kullum ina cikkn duba kalanda, ina duba kalanda, ina duba kalanda, in gani ko hankalina zaije wurin. Na gama yake ta kutse ka shiga aji mana aka gane zuwa makaranta. Na gama wance zuka waya elite meke yi wannan. Don meke yi makaranta. Amma ni ina duba kalanda, ina duba kalanda kullum. Ina duba kusan kullum ina duba kalanda nita. Zan duba in gani yau me ranan. Duba gani yau wani rana. Ana duba gani yana ne Sin yana zaman karatu aka. Kullum ina duba kalanda. Na gama son to wannan na na gashi na wannan na na gashi nan. Kalanda nikam a cikin duba shi nake. Allah ya taimake mu dai.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuba? Me nake yi lokacin da ruwa yake zuba? To lokacin da ana ruwa, na fahimta kam tambayan nan kin yi. To lokacin da ana ruwa, ai, tura in ci ana ci mai weather for two da na san da nake jin da in, in lokacinda ana ruwan sama. Idan ana ruwan sama, ni na fiso so in shiga cikin bed sheet ba in kwanta, in lulluɓe bedsheet in kwanta sai in lulluɓe kai na cikin bishiya. Kai na jin da in. To gunzai danyi sanyi, sanyi, sanyi, sanyi yake jikin ya ma dadi to ina so keye bishiyar nan. In ji bacci na ba wani, ba wani bacci da yake yi, wani bacci, wannan baccin wallahi. Kai in nine ina so ina son lulluɓa yana ruwan. In kuma watai ina tare ruwan sama fa. Na san da suna sha ruwan sama fa. Na fi so in an samu ruwan sama, ana ɗani ruwan fanfo. Ina nuna mana ruwan fanfo, ana kawo ruwan sama ɗin. Zan zubar da shi ne in tari ruwan sama, hankali na a kwance. Abun sa zakayi min kenn. Eh, ana ruwan sama. Ɗane dai ana ruwan sama, ana ruwa. Muna wasa, zamu fita waje mu shiga cikin ruwa, mu fita. Da ga in da gida, zamu fita mu yi ta wayo acikin ruwa kawai mu ya wa masa namu. To sai ka ga mun yi salle salle mun je nan, mun je nan, mu duba nan, mu duba nan. Ana ruwan sama mu shiga nan, to wa zai kalle ka kowa na ciki. Ka ai mun wasa. Irin wanda an tari har ɗin tai wurin nan ruwa, ai ruwa ɗin dai ruwa haka za mu zo mu shiga ciki. Mun yi mu je mu nema wuri muna wanke jikinmu. An yi muna gani mun je mu ƙarhe huɗu mun je mu, eh, wanke jiki. A'a. To nace, to, hmm. In mun gama ma zamuje mu gama fa mu ta titi da kan mu fa zamu je mu wanke gkaya, mu wanke jiki. Ana mun zo mun wanka a ruwan sama. Da in abu ya sa ruwan sama fa, ruwan sama yayi ruwan sama ba. Irin kai wanka a ruwan sama nan ko, mun bada a miya. Ban sam miya sa ba. A wani lokaci to wani aboki na shikam, in ma yana shikan in ya tashi ba. Sai ya dafa ruwan zama shi sai ya ɗauka ne har wanka. Ya yayyan ka a cikin a cikin abincin shi. Shika shi, tsa, shi, kai, bar maganan kawai. Bari magana kawai. Lokacin da muna yara, kai mun yi wasa a cikin ruwa, mun yi wasa. Gani yayi, ballantana tare ruwa in shiga cikin bed sheet ɗina ina kwanta shike nan in ji daɗin wethern shike nan, abun da nake yi to ban san ko akwai wani option ba kam. Ai wannan yanzu ba naka ba ne. A ina anka? Sai godiya dai.

Ina kake tofa miyaun to, ina zan tusa miyaun in ba kasaba. Ni mace mai cikine da zan tattara miyaun a roba. In mata mai cikine sune zasu nemi roba su tara miyaun nasu, suna da roba da suke fitawa. Amma in yi tufa miyaun, dina kasaba, ni mai fara kasa don tufa miyaun. Kasa nake tofa miyaun na, ta ta mana marar iziji. Ta da iziji, likita ne ka yi ni ma wannan tambaya. T abunda zan iya cewa nikan, a kasa nike tofa miyaun. Miyan yana damu, in yayi abakina sai in tofa shi a kasa. Dalilin mi zan tara miyaun, ko likita, niba tsoho ba. Ta ma ciye-ciye wurin dake fito, ko wurin da ake fito, ana fita ne cikin yawan ƙara wanci na ya likita miyaun. Awakaka, na tufa miyaun, dina a kasane Kasa nike tofa miyaun, dina. A, inda nike tofawa. Kasa, kasa, kawai nake tofa. A'a, sa gudu, tofa. Haka ya? Meye yaf haka dadi.

Kana tafiya da sauri? Ambanin ya kwance da amondro. Tafuya da sauri? E, ya, ya. A ce ko dai wancan sabon daren ya sauya hakora biyar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, har dai na tafi. To na tafi ya razoli sabo. Ina tafiya da sauri wurin. Ya karya, eh? Duk da dai ban cika son tafiya da sauri amma in ya kama wa ci naso, a sai ina so ni majun shiga makaranta. Yah, kwa jima nayi suye exams nina ɗayan lati da ɗayan minti, ya goyi minti biyu. Ina rura fitar na gana yi liti kuwa na gudu mashin. In ga mashin jiya. Kai, ai idan zan zo na yi, sai ka fara yi liti kuma dai shiga baki kufa makaranta hawa. O, goduwa yaci ku hakan makaranta hawa kai aiki nan da nan fada. Najin shigo ina jin. Amina, mun kokole. Eh. Ah. Sauri ka ni. Ai ni na kasani don sawrina. An tafi ya sauri. Push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, har gunda kafan. Push, push, na na kasani kafan nan ka san da sauri kuwa. Kullum ina, vibe na. Hakuri ne ka san da chatu, wana zai yi sa. Namana bakwana whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, har gana tashi. Chip, chip, chip, chip, har gana tashi. Annayi sana. Ai tafiyan da aka mata yin awa biyar da daddare nan haka tan. Yin har sati mai uku, forti minute shuru. Oh, hakina sauri ai karogo sani. Push, push, push, push, push, push, push, push, push, na tafi. Pa, pa, pa, na tafi. Ai, na tafi yana so ya razoli maka riyaka. Ba an na karya wa, ba mun karya wa. Wana son ka so ya sa. Ha ya, ai kun iya tsara tun ina, ina, ina kwagumi. Eh, ana yi kwagumi sai ana yi taka. Ana yi chita taku. Ana kwana chita aku a duniya mana ita halitta yake mutum. Ko wane shine sama, shi da ƙansa. Ai yawun, akwai, matala wuce yan. Yaya, tun ina secondary school ina ruku, na fara takuna. Haka dai na taku, har zuƙa biyu ina university. Ina university student ne amma ina karanta aku. Taya! Kamata zan yi university student. Akwai upgrade. Akwai level. Awon ina aku birikili, wai nyi level. Babu kudi na zan yi level. Ana juma da yi level. Ka! Ana ta fiya resori. Gobe wannan students dama suna zo da niyyan da jan ni. Kowa min ba taka ba. Sai mashin kawai. Ina, ina, ina zo? Kana ɗaya biyu uku. Sati ɗaya, sati biyu. Mai hukunci ina na kashe. Na ga ra mai zanyi. Ya abun da ya kamata nayi. Ya abun da ya kamata nayi. Yi ya tafi. Ina ya tafi. Akan mu ya chawa na ce, "Kai!" Kuma sai na chawa wasu guta baɗi. Ina su yi kuɗi ba. Kai! Ina. Ai ina buga lecture. Ni ce nan da yawa. Awo mashin ko. Irin gajershen kunne za ni yi ko? Allah yai kawai sani. Yanzu haka mun wuce tuwo. Munzo sunna ba kuɗin tukuna aka yi babba ɗan hamda tukum. Miya hankali. Inshallah yankun miko. Yankun ikonai zuwa hannun littafin kimiyyar zaman rajin. Ina koma ai takuna ake nan fa. Kuɗin naka len da saurayin ki. Ciwon kana, ama naka leni aka fara. Komai ne awanka nayi kira kala, naka fara. Nake dafiya bawani mashin bawa ni keke bawani. Na taku. Taku ma ni naka fara sauri. Ni ai ina cikin mashin sauri. Zu iya sauri. Wasu tafi iya sauri ba. Ha ya, ya, ha ya rata tata tata. Abaka kalena abu. Ya rike ne kawai har mun rasa mintsa. Mene ke fa? Mana duk mun tada nan da mints yana. Raka gane shi babu. Raka gane shi. Sauri shi yanini ka. In ban yi sauri ba, to. Ai gama mints lectures. Yin sauri batawu ai. Har na bai ina sauri. Saban sauri ma kam. Yanzu kagani fa abu. Muke don ji ne fa. Don ji yana da nammi ba. Wannan asan ba sawri na ke ba. Maka leni fara ni karen kai na fara yin sawri. Mace to, ina tafi ya fa abu don ci ta. Ala ba ani sawri na ke ba. Ba ani abu katun abun na ke ba. Dai na sawri na.